Launin bango gidanmu fari ne ta cikin shi kuma ja ne. Amma kuma ni gidana in samu in penta kala green ne a gidana saboda ni na fi son launi. Amma wannan gidan da nake zama ba gidanmu bane shiyasa ban damu da shi ba.

Eh, shara kullar da muhallaye a unguwarmu na tafiya daidai gaskiya. Ana share unguwan mu, kaman gwamnati ta ba ko wanna safe ko wane ko wanne safe ana shara.

Launin wanda idanunmu suke shine fari idan kuma kai mai shaye shaye ne ko kuma mai ɗauke dauken abubuwa ne zai iya sa launin idanunka su dawo dan jajaja.

Eh nake amfani da matashin wuya tun yana ci duba, wanda eh yanzu ne shine kowa yana so yana amfana da gani. Shine abun da ya kamata ana yi amfana da. So ni ma ina suna amfani.

Eh, ina, ina jurewa burkac-barkonu me ya ji. Bana yawan so cin barkono me ya ji amma in fta ta kama kuma ina yawan ina iya jimrewa cin barkono me ya ji. So cin barkono me ya ji, awuri na ina iya ci.

Ina da abubuwa da dama nayi dariya da kuma naji daɗi. Abubuwa ne kala kala bazan iya ƙirgawa ba amma ina da abubuwa kaman zama da mutanen kallon fim na comedy.

Eh, batun gizo da ƙuki ban lalle ban san wani da ita ba, so ban san labari wanda zan iya gyama ba. Ƙuki dai ina jin batun sa, kusan kullun da kullun ne amma ni ban san sa ba.

Eh ina kullum na iya hawan keke. Keke abun da mutum zai so ya yi hawa ne wanda zai ɗauke ka daga wani wuri zuwa wani wuri. To keke abun so ina iya hawan keke.

Wayana abun amfana ne, na bisa kullum. Wayana ne abun da farko wanda idan na tashi daga safe. Wayana ne kuma na ƙarshe abun da ina ajiyewa inyi ɓacin. Wayana ne kuma abin da nake daddannawa in kalla fim, na kalla wancan, na kalla comedy, na kalla bidiyo, na kalla news a cikin waya. Wayana.

Na iya wanke kayayyaki na safe, na iya nuna, ina iya wanke kayana ko wanne yanki, amma yawanci ina wanke kayana kowanda Asabar.

Labari ne de ina da labari daban daban ne de ya faru dani daban daban. Shi ne labarin ehh akwai wata shegeya ne, wata buɗurwa na shirme a rayuwa wanda wancan darasi ne wanda ya koya min a rayu tawa.

Dariya abu mai kyau ne a rayuwa. Ya abune mai kyau ne wanda ɗan adam ya keso yana yi kullum. Sabida sakulawun a ɗan adam tana dariya, dun yana cire gajiya, yana cire tunani. Dariya abu, abu mai kyau ne, abu mai al'ajibi ne a rayuwa.

Eh, eh ana raba ayyukan gidan mu inda ya kama, kaman ni ya ɗeba ruwa na yi wanke wanke a gidan mu, addana tana abinci, yayana shi ne yana yin.

Karin mafana game da kuɗi ko wadata, a rayuwar dan adam, muna rayuwa ne wadata ko kuɗi kuɗi abu mai so ne, abu mai kyau ne a ka samu kuɗi ka samu.

Eh ina ƙaunan sauron bature. Bature abun ƙauna ne. Ma eh inda ake abubuwa ne, ina kai bature sauronsa ina kaunansa sosai. Yake eh abun duk inda.

Ran ranan haifuwa ta, ranan haifuwar mu inda ake yin shi ne yanda ake kamawa ne, da a tashi da safe kaman mamanka, a yanka ma kaza, a yi ma shinkafa, mutane su zo, a taya ka murnan ƙarawa shekara, wani kuma DJ a kawo kayan waƙa, a play ma waƙa dan murnan.

Eh labarin dattawan unguwar mu da yadda da lafiyar su. Eh abu mai kyau ne wanda ana kullum lafiyar mu mai kyau. Akwai asibitin kula ana zuwa kuma akwai chemist wanda ana zuwa.